Eh ina son ɗakina yai haske saboda shi haske shi rahama ne, kuma haske ya kan ƙawata waje. Domin shi rashin haske duhu ne shi kuma duhu ba abu ne mai kyau ba. Saboda haske abu ne wanda kowa da kowa yake so. Yana haskaka wuri, yana sa ko abu ka ajiye ka tad da shi inda ka ajiye shi. Haske dai abu ne mai kyau. Ina son ɗakina yai haske sosai ma kam. Musamman da daddare lokacin da na dawo ina so in canza kaya ko in ci abinci ko in yi wanka. Haske abu ne mai muhimmanci sosai a cikin ɗaki. Kuma abun alfahari ne haske abin so ne. Ina son haske sosai sosai. Haske yana da muhimmanci a gareni.

Eh mana ƙwarai da gaske muna sa yunifom a wurin aiki, saboda sa yunifom a wurin aiki ya kai tattace ma'aikaci da wanda ba ma'aikaci, ba staff da wanda ba staff ba. Kuma sa yunifom a wurin aiki yana da amfani, ya kasance wannan kaya ne na aiki, wanda ka gani a wurin da wannan yunifom to ma'aikaci ne, in ka ga mutum ba da yunifom ba to ba ma'aikaci ba ne, yana ka'aru-tsaru a wurin aikin. Sa'ilin nan kuma yakan sa kowane ma'aikaci ya gane wannan ma'aikaci ne ɗan uwansa ma'aikaci. Idan ba ka gan shi da yunifom ba to wannan ba ma'aikaci ba ne ba. Akwai inda ma'aikaci ne kaɗai ya kamata ya shiga, akwai inda kuma shigar kowa da kowa. Ka ga yunifom shi zai tantance wanda ya kamata ya shiga da wanda bai kamata ya shiga ba. Tabbas sa yunifom a wurin aiki abu ne me himmi, abu ne me amfani, abu ne me ƙa'itarwa, yana bunƙasa wurin aiki sannan yana ƙara kwajini a wurin aiki. Sannan yakan sa ma'aikata su ji daɗi. Ko da ka zo da kaya za ka tuɓe za ka sa yunifom ɗin ka na aiki wanda ya kasance kayan aikin ka ne. Idan ka tashi za ka cire wannan yunifom na aiki za ka sa cikin jaka ko kuma ka ajiye shi a wuri mai kyau, wanda yunifom dama ba kaya ne na yawo ba, kaya ne na zuwa wurin aiki. Idan an gama aiki a tuɓe su, a ajiye su. Tabbas muna sa yunifom a wurin aiki kuma sa yunifom abu ne mai amfani, abu ne mai kyau. Yana da kuma muhimmanci sosai, sosai.

Eh, ina son zama a kan kujera sosai sosai. Musamman lokacin dana zo ina aiki saboda akwai gajiya a tsayuwa. Sannan ita ma tabarma na kan amfani da ita lokacin da naga ji da zama kan kujera domin in zauna cin abinci ko hutawa. Ba wanda ba na amfani da shi kuma kowanne yana da mahimmanci a wajena. Tabarma tana da mahimmanci wurin mike ƙafafu ko dan mike jiki a ɗan huta. Eh, ita kuma kujera abace wadda take bata dama a zauna a ofis. Ofis gaskiya sai da kujera. Sau da kujera itace zata zauna kusa da tebur domin jawo tebur, domin jawo kujera kusa da tebur, domin yin rubuce-rubuce ko ajiye abubuwan da ya kamata ayi amfani da su a cikin wannan ofis. Kaga tabarma ba zai yika jawo tebur kusa da ita ba. Kuma sa'idinnan kujera ba zai yiwu ka zauna ka mike ƙafafunka a kai ba. A'a. Sai dai ka zauna ka tsaye da ƙafafunka akan kujera. Ita kuma tabarma abu ne wanda zaka iya mike ƙafafunka har ma in ka samu dama kaɗan mike jikinka ka kwanta ka huta. Tabbas kujera tana da amfani sosai sosai a gareni. Ina amfani da ita tun lokacin da naga dama in yi amfani da ita ko kuma duk lokacin da nake dama na ofis. Haka zalika tabarma tana da amfani a gareni duk lokacin da na gaji da kan kujera ko kuma na dan tafi hutun wurin aiki. Naje break nakan dan samu shimfiɗa ko tabarma in zauna in mike ƙafafuna domin in huta kafin in koma in ci gaba da aikina na ofis.

Ina share ɗakina kaman sau uku, sau uku. Musamman da safe da na tashi nakan shashshare ɗakina, in goge, in tsaftace shi domin tsafta tana kyautata muhalli. Tsabta abu ne mai kyau. By now idan rana ta yi nakan ɗan kau kau da kayan na shashshare, in ɗan gogoge. Sannan da yamma nakan share ɗakina, in goge, in fesa mai turare domin ya yi ƙanshi, domin idan na zo kwanciya domin idan na zo kwanciya, in ji daɗin kwanciya. Domin yana da kyau in zaka kwanta, ka kwanta a cikin tsafta. Kuma sharewar rana ko da zakayi bacci irin ƙuda haka, don wurin ya ɗan yi sanyi kaɗan samu daman yin bacci mai kyau. Shi kuma na safe idan ka tashi dama, da safe yana da kyau ka share inda kake domin ka tsaftace shi, domin tsafta abu ne mai kyau. Umm tsafta yana da kyau, yana da muhimmanci ga ɗan adam. Kuma shi kan shi ɗakin barin shi cikin ƙura yakan sa ka ji ba daɗi ko zafi ko sauro ko ƙuda. Amma share shi da tsaftace shi yakan hana sauro da ƙuda tasiri a cikin ɗakin. Yakan baka daman zama cikin natsuwa da jin daɗi da nishaɗi. Ka gudanar da abubuwan da kake so ka gudanar a cikin wannan muhalli naka. Nakan share ɗakina sau uku a kullum.

Ina yawan wasanni daban-daban kala-kala, wasannin al'adun gargajiya, wasannin nishaɗantarwa, ina yawan wasa da ball, da kallo, ina buga ball. Sa'in nan ina yin wasanni na guje-guje, sahilin nan ina yin wasannin al'adun gargajiya, wasanni na rawa, wasanni na drama, wasanni na channels, wasanni masu nishaɗantarwa. Bas ina wasanni da yawa sosai ma kam, domin musa jikina da ƙarfafawa jikina ƙwari.

Ina da dabaru na ajiye kuɗi daban-daban, kala kala daban-daban. Wassu kuɗin idan na samu nakan kai su bankin in ajiye da hannu in kai banki a samun. Wasu kuma na kansa a tura mun a cikin waya. Wasu kuma nakan ajiye su a cikin mashin ɗina. Wasu kuma nakan ajiye su a cikin sif ɗina. Wasu kuma nakan ajiye su a cikin aljihu na domin an naɗa rarraba lokacin da nake son yin amfani da su, sai in tattara su domin lissafa su in ga sun isa. Sun ishe ne in yi uzurin gabana da zanyi da su. Tabbas ina ajiye kuɗi wuri daban-daban. Wani lokacin ma har dashi na kanyi don in samu wasu personal kuɗi a gefe. Tabas kuma ina yin ayyuka sosai sosai. Ina neman kuɗi sosai sosai domin in samu in tara in biya buƙatu na lokacin da buƙatu suka taso. Tabas ina ajiye kuɗi wuri daban-daban. Kuma wannan fulanin yakan taimaka mun wurin magance matsaloli na, musamman lokacin da na buƙaci in yi amfani da waɗannan abin da nake ajiyewa. Ina ji daɗin hakan sosai sosai.

Tabbas ina yin bacci da rana domin samun natsuwa, da rage tension, da rage pressure. Domin bacci da rana yakan ƙara lafiya, yakan ƙara kuzari, yakan hutar da gajiya. Amma bacci da rana yana buƙatar wuri mai iska, wuri tsaftattace, sannan akwai buƙatar in kana bacci ka ɗan dinga shan ruwa saboda zai ƙara ma lafiya a jiki. Tabbas ina bacci da rana domin bacci da rana yakan taimaka mun sosai sosai, yakan ƙara sa mun natsuwa, yakan sa gaɓoɓina su miƙe sosai sosai. Ina bacci da rana.

Dai ina son ba ta kyaututtuka da dama dabam dabam. Akwai kyaututtuka tare tare da nake son ga ina yin su. Na farko ina son ga inga kyautata wa iyayena da abokan zamana da abokan aikina da yayyena da ƙannaina. Ina son inga na ba da kyautar ruwa ko sadakar ruwa ko abinci ko kayan sawa ko kuɗi ko wurin zama. Ina son inga nayi kyautar kujera ta Saudiyya ko ko inche kujerar Umara ko ta Hajj. A kan iyayena da ƴan uwana. Naka son inga ina rabawa mabuƙata abinci musamman cikin wannan wata da muke cike, watan azumi. Wanda ya shafi irin su alewa haka da sauransu. Tabbas ina so in ga ina raba abubuwa da dama musamman waɗanda mallakina ne nawa ne. Saboda ita wannan kyauta abu ne mai kyau. Tabbas ina son inga ina yin shi sosai sosai. Kuma ina fatan in ci gaba da yi.